Kai abincin da yake sa ni ji daɗi shine garau garau a ci da mai kenan, shinkafa da wake a ci da mai, sai a sa man gyaɗa da magi da barkono. Shi kenan. Wani abincin da yake mun daɗi ana kiranta garau garau. So ya fi mun daɗi sosai.

A ni ba wanda nake son ajiye kuɗi a jikina ko a gida bane. So in ina da kuɗi yawanci nakan sa su a asusu na a banki. Zan je sai na tura kuɗin, da zaman na kawai suna cikin a account ina. Ba dole sai na rike su a wajena ba. Gudun abubuwan da zai iya faruwa, so in ina bukata kawai zan je in cire na biyan bukata ko kuma na yi transfer shine kawai. A don zama ca-cashless in ya ɗan fi a wasu lokutan saboda tsaro.

Eh, ina son buɗe taga a ɗaki saboda yana da amfani sosai tun ba gama idan har an ɗan yawa a cikin ɗakin ba, ah ko kuma akwai iska wanda ba kyau a ɗakin wato ko wari ko ne hakan nan. To yana da kyau buɗewa saboda iska da yake waje mai kyau ya shigo cikin ɗakin saboda in yi numfashi mai kyau, in yi barci mai kyau hankali na a kwance.

A gaskiya ni ban na iya jefa dutse da nesa domin ban yi irin wannan wasannin ba kuma na girma a wajen da akan yi abubuwa haka ba. So ban na iya jefa dutse da nisa sosai dai na kan jefa shi kusa ɗan daidai a ƙarfi dai daidai gwargwado haka amma ba da nisa yanda wasu za su iya yin ta da ta je da nisa sosai ba.

A'a, ni bana jin soron kwari sai dai idan kwarin ruwa ya kawo a ciki ne, shi ne zan iya jin soron shi. Amma babu in ruwan ba mai yawa ba, baya gudu, ɗan daɗai kawai to bana jin soro. Zan iya shiga in wuce kayana a cikin kwanciyar hankali. So bana jin soron kwari.